Kana kuna Bluetooth kullum? Eh, ina kuna Bluetooth kullum domin ina using nashi in tura wakoki daga abokana zuwa fonnawa ko kuwa in tura musu daga fonnawa zuwa nasu. I have using Bluetooth dole ne domin yana da mahimmanci mai kyau.